Eh ina tauna war goro amma goro na da amfani kuma sai dai yana da ɗaci kamar ban da lafiya haka ina jin ɗaci ɗacin baki. Na tauna goro ko da yake zaimin ɗaci an jima zai zo ya daina sai kuma goro na hana amai. So yawancin lokaci ina tafiya ina bin bus ko mota ina tauna goro don kada in yi amai ko ina jin jiri haka ina tauna goro. To haka nan eh ina tauna goro amma ba haka nan kawai ba akwai dalili. Wani lokaci akwai wasu maganin gargajiya da ake haɗawa ci bayan ka tauna goro sai ka sha. Haka na haka nan ko irin magani cewan daɗin baki haka ko wani abu wani lokacin ka tauna goro ko suga ya ma yawa jikin ka tauna goro yana wucewa to haka nan ina tauna goro.

Eh ina iya sallen igiya, ina ma yin shi ai. Akwai wasan da muke yi da turanci ana ce mai skipping rope. So muna yi muta sallake igiya, mutane biyu nanan suna jujjuyya igiyan, suna juya shi, suna juya shi mu muna sakiya muna sallewa. Mu ke muna sallake shi. Wani lokaci kuma akwai wanda za mu rike igiya da hannayen mu biyu mu kai shi sama, daga gaba zuwa bayan mu muna salla muna sallake shi muna juyawa. So don haka nan ina sallake igiya, ina sallin igiya, ina sallan igiya sosai. Na wani lokaci form of exercise ne, wato girgiza jiki kuma kasan girgiza jiki na kara lafiya.

Wani shagon ɗan Bahaushe ne nake son zuwa. Shagon malam Jamiu yake nan. Malam Jamiu shagon don kayan shi sun yi jin saurin alawa kamar na Inyamurai da suke ƙara kuɗi a kayansu ba. So nake so, don haka nan na yi son zuwa shagon Jamiu. Zuwa shagon yanda ma muka san juna da Jamiu, lokaci ma ban da kuɗi zai yace zan kawo wa jima. Sai dai na manta da kuɗi a gida ke nan ko wani abu. Ma ban gani, ma ban ga ni kuwa na biyu ba Jamiu ya sani. So na haka nan mutumin na ne. Ma ba ma cin giki yake ƙararrawar kayan nan kakan. So na yi son zuwa shagon Jamiu wani malamin Bahaushe ne. Don kuma shagon shi na buɗewa wani lokaci har sha biyun dare, amma sha ɗaya suke kulle. Wasu kuma ƙarfe tara, ƙarfe goma sun kulle shago. So wani lokaci mutum ya dawo da dare, ya tana min shago amma ba zai samu ba. Sai dai shagon malam Jamiu mutum zai ya gani ya sayi sayayyar shi. Sai kuma yana da biredi masu kyau, biredin shi na da laushi sosai. Yanzu yana yi son zuwa wurin shi.

Ɗar gudun fankan da na hi so, na hi son sa shi kaman na ƙarshe dinnan, na ƙarshe dinnan na hi son sa shi. Don na ƙarshe dinnan kaman na wade na ƙarshe shine uku. Idon na sa shi a na uku dinnan ya hi sauri sosai. Kaji koina ya yi sanyi nikuma mutumin da ke son sanyi ne sosai. Haka nan na hi son sa shi a na ukun nan. Sai dai kuma ya danganta da yanayin yanda wuri yake da yanayin yanda ko ana sanyi ne ko ana zahi ne, ya danganta. In lokacin zaflhi ne ma, ina sa shi a uku ai. Amma lokacin sanyi ki ina sa shi ɗaya ko biyu danganta da yanayin yanda wuri suke a lokacin. Aman ni na hi son sanyi, to yawancin lokaci dai na hi son sa shi a uku dinnan uku. Amman yana sanyi sosai ina sa shi a biyu ko ɗaya. Amade na hi son sa shi a uku wato na ƙarshe dinnan.

Kayan dakin da na yi so shine kayan bacci. Indai ban de gane tambayan ba amma indai kayan sawa ne, wanda an ce kaya wanda zai fara zuwa kwakwalwa na shine kayan sawa. Kayan da na fi so shine kayan bacci. Inda daki ke nan fa, dai yake akwai kayayyaki da yawa. Akwai na hita, akwai na yawo, akwai wanda ka sa ka yi ta'iya, akwai na zuwa coci haka. Ehen, akwai kuma na zuwa wurin aiki. Amma dai ni dai na yi so kayan bacci irin su jallabiya. Ehen, na sa jallabiya yanzu nan. Koda yake in ni kuma kayan jallabiya zan iya in hita da shi, zan iya ma yin bacci da shi, ko dai na gan damar yi da shi. Daɗin jallabiya kenan, tuni jallabiya na fi so.